Waɗanne kalmomi kuke amfani da su da mutanen wani wuri ba za su gane ba? A'a, baskiya akwai kalmomi da dama wanda muke amfani da su wanda mutanen wani waje ba su gane ba. Amma ayanzu kan ba zan iya bayyana muku kalmomin ba, sai dai wani abu ne za ka ga muna juya harshen farko ta zama ƙarshe, ƙarshe ta zama farko. Kaman misali, ƙofar farko kenan sai muce ƙofar wanda ba kowa zai gane ba tunda ba yarensu bane, ba alladansu bane amma wanda ke cikinmu zai gane me muke nufi. A'a, suna nufin abubuwan da suke nufi idan an juya su ba wani wahala. Masu amfani da shi gaskiya matasa ne na unguwanninmu wanda duk sun san kan arkan. Mutum ɗan waje bai isa ya gane wannan kalmomin ba.

Ku bamu labarin ranarda jikin ku yaji ƙarfi sosai. A'a, lokacin da jikina najishi da ƙarfi sosai, to abin farko da nakeyi shine nakan tsara ayyukan ranar kuma nayi ƙokari naga nayi da dama cikin ayukan da muka tsara sosai. Aaa aa, abinda nake yi a rana kuma na biyu, a'a, na farko shine zanyi wanke wanki na gyara ɗaki sannan na shirya lokaci. Idan zanje aiki ranar, to idan bazan je ba, na shirya lokaci na motsa jiki. Idan zanje aiki kuma, motsa jiki sai da yamma ko ƙashi mako. A'a, abinci da motsa jiki a ranar zakaga ana ɗaukansu muhimmanci saboda suma sunada muhimmanci. A'a, dalilin yin ƙarfin nan bai wuce yin abinci da wuri ya tashi ƙarfi. Aa, ko wani abun murna ya sameshi yana so, aa, aa, a'a, sai kaga ya tashi da wuri, ya tashi da ƙarfi.